To ruwan sama yana faruwa a yankin mu, ah tun daga lokacin da za ka ga zafin rana ya ƙaru. Ah a lokacin damuna ka ga zafin rana ya ƙaru, sannan kuma ka ga iska wadda bata da iska mai lema ta ƙaru wadda a turanci ake kira "humidity", kai dakan ka zaka ji a cikinka, cikinka yana danƙo sannan kuma ka ji zafi ya yi yawa. Ƙarasa inda zaka sa kanka to gizagi zai ne suke haɗuwa. To in dai ka ga an samu wannan zafin ranar da kuma wannan iska wadda take ɗauke da ruwa, za ka ji cikinka yana danƙo da zaran an samu wannan yanayin to za ka ga gizagi zai suna haɗuwa. Eh cikin iyawar uban giji zakaga a ranar an samu ruwa to idan gizagi zai nan suka gama haɗuwa, za ka ga hadari ya taso. Idan haɗari ya taso, gaskiya nan yan inda muke mafi yawanci in haɗari zai taso yana tasowa da iska sosai mai ƙarfi. To sannan sai ka ga an fara samun saukar ruwan saman, kuma ruwan saman za ka ga wani biyu ah yana sauka da ƙarfi sosai. Ah kuma sannan yana da yawa idan ana yin shi. Ya dai danganta da yanayin yadda haɗarin ya taso. Amma mafi yawanci za ka ga kafin a fara ruwan sama, za ka ga iska mai ƙarfi tana tasowa daga gabas wata ma za ka ganta ta ɗauko ƙura da ledoji haka da shara. Sannan za ka ga sakar ruwan sama. Mafi yawanci za ka ga in ana ruwan saman tare yake da iska. Duk ruwan da za'a yi mafi yawanci ina iya ce maka kashi tamanin zuwa dis bisa ɗari. Duk ruwan da za'a yi nan wajajen yana tare da iska mai ƙarfi.

To ina son tufafi kusan kala biyu haka. Amma ina son tufafin Hausawa shine, a na al'adar Hausa riga da wando, a janfa da wando da hula haka. Amma gaskiya ban ci kasan babban riga ba, sai kuma ina sa ƙananan kaya haka a irin wando da shirt haka, ko kuma riga a ƙira t-shirt. Gaskiya na fima sansu akan shuru kayan a wa'ancan dogayen kayan na Hausawa, saboda abin da ya sa na ce na fi sonsu saboda yankin mu, a yankin da nake har gobe yana ƙara yawan mutane. Ina yanki ne wanda yake da inda ake kam fama da zafin rana sosai haka. To yawanci sa irin wa'ancin manyan kayan yana ɗan ƙara wa mutum kamar rashin walwala haka da kuma zafin rana sosai zai iya takura ma mutum. Amma duka kayan ina son janfa da wando na Hausawa kuma ina son ƙananan kayan. Sai dai su wa'ancin ƙananan kayan kamar wando da shirt, a na fi sa su ka wai saboda yana yin da muke ciki. Amma na fi son a janfa da wando a yan da suke irin al'adar Hausa.

Maganar gaskiya abota ta sauya sosai a shekaru idan ka kwatanta yadda abota take a da da kuma yadda abota take yanzu, za ka ga akwai bambanci sosai. Saboda abotar da ake yi a da ita ce, ita ce za ka ga kamar, ah, ta mawuce abota. Za ka ga akwai kamar 'yan uwantaka ta jini tsakanin abokai da abokai. To amma yanzu za ka ga mutane gaskiya suna da son kansu sosai. Kuma duk abin da za su yi, za ka ga akwai son kai. Abota za ka ga ba irin waccen ta dabance wadda ake tsakani da Allah. Za ka ga yanzu kafin ka sami irin waccen wadda ake yi irin abotar da ake yi ta da, wadda za a yi ta tsakani da Allah. Za kaga, za kaga da wuya. Amma yanzu za ka ga mutane abota kawai. Akwai sok rai ciki, akwai son zuciya ba kamar yadda mutane suke yi da ba.

A sannu da aiki gaisuwa ce wadda ake yi ma mutumin da yake cikin yin aiki. Ya danganta da irin aikin da mutum yake yi. Mafiya yawanci za ka ga ayyukan da ake tura saƙon wannan gaisuwar. Za ka ga, a, ayyuka ne wanda za ka ga mutum yake yi na ƙarfi. Amma ba dole na ce sai aikin ƙarfi ba. A ko wane irin aiki mutum yake yi ana yi mi shi wannan gaisuwar ta sannu da aiki ko kuma barka da aiki. Ana yin wannan gaisuwar. Amma dai za ka ga wasu mutanen da suke aikin ƙarfi, kamar misali, bari in baka misali kamar, a, leburori wanda suke aikin gini, a, kamar irin manoma waɗanda suke noma a gonakinsu ko kuma waɗanda suke sana'ar ƙwadago ta noman ko kuma masu sha-sara, masu faskare a, da saro itace. Da saboda za ka ga su ne waɗanda a zahiri suka, suke wani aiki wanda yake buƙata ka gaishe su. Saboda ka ga wanda yake ofis, a, ko da zuwa za ka yi, tabbas za ka iya ce mai sannu da aiki amma dai ba kamar wa'annan mutanen ba waɗanda suke aikin ƙarfi. Gaisuwar ta fi muhimmanci. To kuma duk wanda ka je ka yi mai wannan, yana cikin wannan aikin ka yi mai wannan gaisuwa ka gaishe shi to zai ji daɗi. A, kuma zai ɗauko ya gaya maka, zai, shi ma zai yi maida gaisuwar cikin mutunci da daraja saboda yana cikin aiki mai wahala ka zo ka gaishe shi to zai ji daɗi sosai a ranshi. Gaisuwar tana da muhimmanci sosai kuma tana ƙara sa danƙon zumunci ko kuma in ce maka tana dai kamar ƙara yada alkairi tsakanin mutane.

Shi dai karamci zakaga kalma ce wadda take nufin kamar alkhairi ko kuma yaɗa alkhairi a yin wani abin kyautatawa tsakanin mutane ko kuma tsakanin jama'a. Shi takalman karamci kalma ce wadda take yaɗa kamar alkhairi da kuma zaman lafiya a cikin mutane. Za ka ga an ce wane yana da karamci. Da na je baƙunta kuma da na je bakuntan nan wallahi sun mun karamci to shine ka ga sun yi maka alkhairi, sun girmama ka sannan kuma sun nuna maka halin dattako. To shi yasa za ka ga kalma ce wadda take nufin alkhairi sosai. Kuma duk mutanen da aka danganta da ita wannan kalma ta karamci za ka ga mutane ne wanda an faɗi suna da alkhairi. Saboda tana nufin akwai alkhairi tattara da duk mutumin da aka danganta da wannan kalmar.

To batun shara da kula da muhalli a anguwar mu abu ne wanda jama'a ke yi yau da kullum. Sannan kuma akwai tsaftace muhalli wanda ake yi, ah ko shara wanda ake yi a duka wata a duk asabar ɗin ƙarshen wata. Ah zaka ga al'umma suna fitowa, ah suna kula da muhallinsu da kewayen unguwa haka, da magudanar ruwa da tsince ledodi da shara wuraren da ya kamata a share. Sannan kuma da tabbatar da zuba shara in da ya dace. Akwai wuraren da aka tanada wurin zuba shara, to zaka ga akwai sakakkin wasu zaka ga suna zuba shara ba'a in da ya dace ba. To ana dai ƙara jan hankalin jama'a da nuna masu mahimmancin zuba sharar har a samu motar ƙwace shara ko kuma a zo a san yanda za a yi a fitta ta daga wurin, a je a ƙona ta ko kuma a sarrafata.

A gaskiya wada nake marmarin gani ina marmarin ganin wani ɗan uwana kuma ƙani na ne wanda yake karatu a ƙasar waje. A tun da ya tafi ya ku samu kusan shekaru huɗu kenan, a tun da ya je bai taɓa dawowa gida ba. To gaskiya yanzu in aka ce mutum ɗaya wanda nake so yake marmarin in gani a ido da ido to gaskiya shi ne nake marmarin in gani. A yace da zai dawo a cikin wannan shekarar amma dai gaskiya har yanzu dai bai bai samun damar zuwa ba. To gaskiya shi ne dai nake fatar in gani da wur wurin nan saboda shekara huɗu ba wasa bace rabon da in gan shi kusan shekara huɗu da wasu watanni kenan.

To mutane sukan yi amfani da murmushi a fuska wurin ɓoye damuwa da wasu lokuta masu tsanani. A gaskiya za ka ga mutanen mu nan wajejan suna da ƙoƙarin yin wannan abun ga. Za ka ga akwai damuwa cikin ran mutum ƙarara, amma a fuskar shi zai yi ƙoƙari ya shimfiɗa murmushi da fara'a da sakin huska. A musamman ma in yana tare da jama'a ko kuma musamman wasu baƙi ko kuma ah wani abokan arziki ko maƙwabta. Za ka yi ƙoƙari duk yanda kake cikin wani ɓacin rai ko damuwa ko kuma wani abin dai duniya wanda zai sha ma mutum kai. To za ka ga mutane sukan ƙoƙari su saye, su yi murmushi sannan kuma su saki fuska. Saboda shi misali in kana cikin damuwa ka zo ka yi baƙo kuma ka ƙasa ɓoye wannan damuwarka ta nan a fuskarka to za ka choratar da wannan baƙon zai ɗauka kaman misali da da shi kake. To shiyasa Hausawa suke cewa sakin fuska ya fi sakin taburma. To shiyasa za ka ga mutane suna ƙoƙari su kau da damuwa da ke cikin ransu da murmushi a fuskokinsu da kuma fara'a.

Matasa suna zuwa ayyuka masu nisa, suna barin garuruwansu, suna barin yankunansu kuma suna barin gidajensu da iyalansu zuwa wasu garuruwa masu nisa don neman, ah, tattalin arziki da kuma yanda za su gudanar da rayuwa. Ah, abinda ke jawo wannan, to farko za ka ga a yankunan nasu babu ayyukan yi, babu masana'antu, babu ayyika. Za ka ga duk ayyukan da yawanci duka yankunan da ke fama da irin wannan matsala za ka ga ayyukan da suke samu a shekara kusan lokacin damuna ne. To da zarar an gama damuna ayyuka za su ƙare to dole sai mutum ya fita. To ita wannan intai za ka ga idan aka je mutum zai je ya nemo ayyuka inda ake samun ayyuka a ko da ya ushe a shekara.

To, shi dai adashe wata hanya ce da wasu jama'a wa'anda suka zo, ah suka yarjejeniya suka yarda za su riƙa tara kuɗi. Tara kuɗin nan zai kasance kamar ranakun da suka yadda. Duka ranakun da za su iya tara kuɗi. Wasu suna yin na rana rana ma amma gaskiya anfi yin na mako mako ko wata wata. E gaskiya shi ya fi shi aka fi yawan yin nan wajen nan. Za ka ga duk mako, ah kowa zai ba da abu kaza ko kuma duk wata kowa zai ba da kaza. To idan aka tara wannan kuɗin sai a ba mutum ɗaya. To haka za a dinga yi sai an tara an ba kowa. To akwai kuma wa'anda ke yin adashin. Gaskiya wanda aka fi yi mata sun fi yawan yin shi. Za ka ga akwai uwar adashin. Ita uwar adashin ita ce uwar da ita ce uwar da ke tara adashin. Sannan kuma idan ta tara wannan adashe, ah misali inda adashin ne ake yi duk sati dubu goma goma kuma mutum goma ne. To ka ga in duk sati ana yi dubu goma goma kuma mutum goma ne, to ka ga duk kwasa a duk sati za ta zama naira dubu ɗari. To ka ga za a yi wata goma kenan ana yin shi. To haka za a yi wata goma kowa sai ya zagayo an ba shi. Sannan duk wanda ya ɗauki kwasa akwai ɗan ihisani ko wasu ƴan kuɗaɗe da ake ba itatuwar adashin. Wasu za ka ga kawai dai ana mutum zai ɗauko abin da ya yi niyya sai ya ba ta. Lahda tare wasu kuma za ka ga suna saka kuɗi. Akwai kuma wanda ake yi yanzu na zamani za ka ga duk wasu ma'aikata suka fi yawan shi. Za ka ga duk wata ah a ma'aikatun da suke za ka ga za su je in albashin kowa ya shigo to za a je kawai direct jiya a yi debiting ah cire kuɗin kenan a Hausa daga asusun kowanne sannan sai a tara sai a tura ma wanda zai kwasa.

To kashe kuɗi a manyan bukukuwa ya danganta da. Da halin da mutane suke dashi. Inde ka tsaya ka auna ka diba ka gani, zakaga mafi yawanci masu kashe manyan kuɗi a bukukuwa zakaga mutane ne waɗanda suke attajirai masu kuɗi ko kuma ƴan siyasa ko kuma wasu maƙaraban gwamnati su ke kashe manyan kuɗi. Kuma zakaga kashe waƴannan kuɗaɗen zakaga akwai almubazzaranci sosai. A ganina gaskiya bai dace ba. Akwai mutane za'a zo ayi taɓa ta kuɗi, aita lika su ana bawa makaɗa da sauransu. Akwai kuma mutane da dama waɗanda suke cikin matsatsi da yunwa da tsananin rayuwa. Zakaga anzo kan biki ɗaya anzo an lalata manyan kuɗaɗe waɗanda baka tsammani. To gaskiya ni a ganina bai dace ba inda za'ayi biki a kashe kuɗi ƙima sannan kuma a yi shi ya gurgudu.